Mai tambaya yana tambaya yace mene ne lambar ku mai albarka. Kafin na amsa wannan tambaya kai tsaye, ina buƙatar mai tambaya ya san wani abu guda biyu. Abu na farko ita ce ni ban yarda da wata abun da aka kira lamba mai albarka ko kuma wani abu na sa'a ba ko kuma na makamancin haka. Abu na biyu kuma shine dalilin ne yasa ban yarda da waɗannan abubuwa ba. Saboda ni musulmi ne, addini na bai bari na yarda da wasu abubuwan da suka shafi lamba mai albarka ko kuma lamba mai sa'a ko kuma wani abu makamancin haka ba. Ko me ya dogara ne kuma ya ta'allaka ne ga Allah mahalici. Hakan yasa bani da wani abu mai suna lamba mai sa'a ko kuma lamba mai albarka. Don haka ina da abokane da mutane waɗanda wasu daga cikinsu musulmai ne wasu kuma ba musulmai ba ne amma kuma suna da wannan ra'ayi ta lamba mai albarka ko kuma lamba mai sa'a. Wasu kan gaya mun lambar ranar watan haihuwa ita ce lamba ta mai albarka ko kuma lamba ta mai sa'a amma duk haka ban yarda da ko ɗaya daga cikin su ba. Don haka mai tambaya ina so ka san wani abu. Ni ban yarda da wani abu mai suna lamba mai albarka ba ko kuma wani abu mai suna lamba mai sa'a ba.